Kana son karanta littattafai? Eh sosai kuwa. Gaskiya zan ce ina son karanta littattafai. Duk da kwanan nan dai na ɗan ja baya da karatu. Amma ya danganci, ah, yadda mutum ya fassara littattafai. Saboda wani zai fassara littattafai akan duk wani abu da za ka tsaya ka ɗan karanta, duka abin da aka wallafa. Ko da karatun minti biyar ne, minti goma, sunan shi littafi. Kuma gaskiya ina karatu sosai. Duk da yawanci na fi mai ɗa hankali a kan, ah, littattafan turanci. Tasowa dai ba bambanci. Za ka karanta na Hausa, ka karanta na Turanci, ka karanta na, na Larabci. Zo kaman takardun Larabci. A'a, na Hausa dai da mutum ya karanta akwai irin su "Iliya ɗan mai karfi." Da, ah, akwai su dai ina manta su da yake an ɗan yi kwana biyu. To amma na Turancin kan gaskiya, na fi ba da mahimmanci a kan su. Ba don kome ba. Ka ga ka tashi a ƙasa wanda kana da naka yare ta al'ada. A'a, kai bahaushe ne, kai inyamuri ne, kai bayarabe ne. To amma yaren koyarwa a makarantu dama Turanci ne. Sanan kuma duk wani yare idan ana so mutum ya ƙware, za ce ya je ya ta karatu a kai, ka ta karanta littattafai. So a tasowa ma mutum ya karanta takardu da yawa, yawanci na Turanci. Lokacin da nake karatu ma, ƙololuwan karatu ina iya karanta kusan feji ɗari biyar zuwa dubu ɗaya cikin kwana biyu. Yanzu dai na rage, amma duk sanda nayi niyyar karatu gaskiya ina iya karanta kama feji sittin, saba'in. Abu ne daga cikin takardun da nake karantawa wanda na ɗauka sama kama kai na. Akwai tarihin na irin muce annabawa, manzanni, mutanen ƙwarai. Sanan ana bibiyan tarihin mutane zamani, wanda suka yi tasiri a fanni kala kala. Yanzu irin su Steve Jobs haka da sauransu. Takardun su da aka wallafa haka. Sanan akwai, ah, takardu wanda za su koya maka iya magana haka da tsaya a gaban mutane irin "Talk like Ted" haka. Ah, sanan takardu wanda za su ƙarfafa ka wurin iya tsara yadda za ka gudanar da wunin ka, da rayuwan ka a bisa tsari da sauransu. Daga cike akwai "The 5 AM Club." Akwai "Eat That Frog." Akwai, ah, ina ji "Atomic Habits" haka. So yana duk takardu ne wanda gaskiya ina karantawa. Akwai, kwanakin baya dai bana manta wa, yanda na tsara abun zan ɗauki manyan takardu haka kaman guda huɗu, sai in raba shi a cikin wata ko wadda sati. In ga na gama, ah, takarda guda ɗaya. Amma kwana biyu gaskiya ban bi wannan tsarin ba. A lokacin da nayi wannan tsarin, a cikin watan da na wannan tsarin, na iya na haɗa kusan takardu guda uku a wannan wata. To amma kwanan nan dai gaskiya na ɗan sauke wannan tsarin. Ba wai kuma don bana karatu ba, akwai wasu takardu nake karanta. Yanzu haka ma takardan da nake karantawa "Exposition of the Heart" na Imam Al-Ghazali. Shi ma takarda ne wanda kwanan nan na ce bari in fara karanta tun da ganin cewa Ramadan ya ɗan matso. Kaga kome da lokacin sa. Yanzu lokaci ne na kusanci haka da sauransu. Sabida haka, eh, ina karanta littattafai gaskiya. Ko wani nau'i. Tarihi, tarihi wanda take na gaskiya da wanda take a kawai an kirkiro ta ne saboda jin daɗi.

Yaya kake kare kanka, kanku daga sauro? To, farko dai zan je ni ba wani, kowa baya son sauro. Wannan kan haka ne saboda fitinan su, takura, surutu haka da sauransu. Sanin hanyoyin kare kai daga sauro, suna nan kala-kala mafi, eh, inganci ciki shine mutum ya saka raga da sauro. Bayan nan akwai irin shafa mai haka, na irin mai da ake yi dai a shafa a jiki. Tan da in ka shafa warin ko ƙanshen muce zai hana, wato ainihin sauron zuwa, ah, ya ma sauka a kan fatan jikinka. Sai kuma ta gargajiya akwai wasu ganye, ganye haka wanda idan ka shafa a jikinka irin suna'a'a da sauransu. To suma in dai ka shafa a jikinka sauro ba zai zo kusa da kai ba. Sai kuma maganin sauro irin na fesawa da kuma na hayaki. Shine ake cewa kamar shell toes haka da mosquito coil. Wannan duk hanyoyi ne na kare kai daga sauro. To amma ni kam hanyar da na fi kare kai na daga sauro gaskiya shine ko in kunna maganin sauron nan na hayaki ko kuma in siya na shafawa. Saboda gaskiya ni ban cika son shiga raga ba. Daga cikin dalilin shine raga yana ɗaukan zafi ba cima lokacin zafi ma ya fi muni. Lokacin sanyi ne kam da sauƙi zaka iya ka, ka lallaba dai ka saka raga. To kaga raga, raga gaskiya yana saka sanya zafi sannan sai mutum yaji kamar numfashin sa tunda ai zaya tare iska dafa shigowa sai mutum yaji kamar numfashin sa yana daukewa. Hakan ne ya sa gaskiya ba na son shiga raga in ba ta kama ba. Gwara mun in kunna maganin sauro ko in siya na shafawan. Amma wannan ne dai mafi inganci tabbas raga ne. Don misali yanzu na shafawan haka ka shafa kamar ni wanda na, na kan saba siya in shafa. Gaskiya in ka shafa zai yi minti ashirin zuwa talatin a jikinka tabbas sauro ba zasu kusa je ka ba. Amma da zaran, ah, mai in ta fara dishewa daga fatan jikinka za su dawo. Ka ga suka dawo ke nan dole sai ka sake shafa. To wannan ka'in mutum ya yi bacci ka ga ai dole, eh, ya dinga farko ake nan don shafa. To yawanci dama na shafa nan ba don bacci nake aiki da shi ba. Wataƙila ina da aiki da zan yi da dare sannan na san sauro za su takura ni sai in shafa, in shafa in ci gaba aikina. Um, aka ɗan ja lokaci wanda na shafa in ya ɗan, ya ɗan dishe haka naga sun fara takura mun kuma sai in sake shafa. To haka nake har in kammala aikina. In kuma baccin dama zanyi, dai bacci zanyi na fi son in kunna maganin sauron. Saboda dama ina, ina, ina, ina kunna biyu ne a lokaci ɗaya. Saboda idan na kunna guda biyun to in Allah ya yarda dai ba su takura mun ba. Yawanci mutane sukan ce wannan maganin na kunna na hayaki wato mosquito coil baya musu aiki. To gaskiya ni ban shaida haka ba. Ya danganci wanda mutum ya siya. Idan ka siya ingantaccen maganin kunna na sauro to yana aiki. Matsalar dai shine kar ta ƙare maka kafin gari ya waye. Saboda idan ta ƙare maka kafin gari ya waye gaskiya za su dawo. Kuma sha'anin zamani yanzu abubuwa basu da kwali haka, eh, kwari da sauransu. Yawanci na da yana kashe su ne, warin yana kashe su. Sai ka ga duk sun faffadi sun mutu. Amma na yanzu kusan za'a ce bugar dasu yake yi ko sumar dasu yake yi zamu iya cewa abubuwan yanzu babu kwari. Zamu iya cewa abu ne da ya shafi suma kansu sun kware ta yanda suna iya kare kansu daga wadannan abubuwan saboda haka iya, ah, kai na, na fi son na hayaki. Idan aiki zanyi na shafawa. Idan ta kama don akwai wani da ta kama wa take ba cima da damuna sanda suke da yawa. To in ta kama babu sarki sai Allah ke nan. To ina shiga raga.